To zan ce ina rubuta rahoto su, su uku a sati. Abin da yasa nake rubuta rahoto sau uku a sati saboda zan kai ma mutanen da suke sam, suke sama da ni su duba rahoto ɗin saboda su suka ce in dinga rubutawa a haka.

Eh wai su lokaci ina zuwa in siyan kaya a yanar gizo saboda yana taimaka mun, ya sa kayana, ya sa ni in siya kaya da wuri, in ga iri-irin kayan da nake so ba sai na tashi na shiga kasuwa ba. Eh ina siya wani zubin.

To, launin da na fi so zan ce shi ne baƙi, saboda baƙi koma yayi datti ba za ka san yayi datti ba kuma yana baƙi yana ko ina, baƙi yana fitowa da dare, baƙi yana kaya, baƙi yana wajen da muke zama. Shi yasa nake son baƙi.

Eh ina son agogo mai hannu. Abin da yasa nake son shi, ɗaya abunda na siyan sa nake son shi shine yana da hannu kuma za ka iya riƙewa ba irin agogun can da kawai ba za ka iya riƙewa ba. Agogo me hannu za ka iya riƙewa, za ka iya tafiya da shi zuwa wajen da kake so. Shi yasa nake son shi.

Eh, ina amfani da kunnen waya wai su lokaci idan zan ji waƙa ko zan yi kira, sai in sa kunnen waya iya amfani da shi. Bayan haka bana amfani da kunna waya saboda bana son abubuwa suna shigan mun kunne da yawa sosai. Lokacin da zan yi kira nake amfani da shi.

Idan na samu hutuna ina son in shaƙata, zan je-- zan rubuta abubuwan da nake so in yi da wajen da nake so in je. Bayan da na rubuta haka sai in je wajen da zan je in shaƙata hutuna. Inyi hutuna ba kowanda zai zo ya dameni.

Yanda nake yi jadawalin aikina na farko zan, zan, zan tashi da safe in yi sa lokacin da za ni aiki. Bayan da na sa lokacin da za ni aiki bazan tashi ba sai lokaci yayi saboda na yarda, ai abun.

Lokaci a shekarar da na fi so shine zan ce wata na biyu saboda lokac-- watan can shi ne watan haihuwana. So a lokaci a wancan watan komai da nake yi ina jin daɗin shi saboda a lokaci zai yi, zan, zan, zai yi ƙarin haihuwa na.

Yanda nake bada ra'ayina a wajen aiki, zan, zan zauna in tsaya in ji abun da sauran mutanen za su faɗa. Bayan da sun ji, na ji me suke pon-- abin da suke faɗa sai in kawon nawa in ga masu ga abin da zan iya yi a kimiyyar ɗaya.

Yanda nake ajiye takarduna a wurin aiki ko bai da woni wahala, yana da sauki sosai. Saboda a wajen aikin mu akwai benci daban da za mu dinga aje littattafan mu saboda idan ba masu amfani dashi.

To ni ina zuwa kasuwa ko wane Monday saboda lokacin ne kasuwa ya fara buɗewa kuma akwai abubuwa masu kyau da zan siya. Saboda idan na je kasuwa kowane rana idan ba Monday ba, bazan samu abin da nake nema ba saboda Monday yafi.

Shagon da na fi son zuwa yana nan kusa da gidanmu. Abin da ya sa nake zuwa shago, abin, abin da ya sa nake zuwa shagon saboda duk abin da nake nema ina samun a shagon shi kuma kayan shi basu da tsada kuma dukkansu masu kyau ne.

A rana zan ce ina goge hakori na sau biyu haka, saboda ina gogewa da safe kuma ina-- da safe kafin in fita kuma ina gogewa daran da yamma kafin bacci. Abin da ya sa nake haka saboda, eh, hakori na su yi ƙarfi sosai.

Yanda nake tafiya zuwa wurare, a wani lokaci ina tuƙa mota na, wani lokaci kuma ina hawa mota. Na fi son hawa mota, ba na son tuƙi sosai. Amma na fi son hawa mota saboda zan gan mutane daban daban a cikin mota kuma zai sa ni.

Eh to wani lokaci ina rike riga a ajihu na, wani lokaci kuma bana son rike rigina a ajihu na saboda zai sa ni kayan da na ɗauka su yi yawa, shi yasa bana yawan ɗinka kaya a ajihu haka yake.

To irin wayan da nake amfani da shi, zan ce wayana babba ne. Wayan da nake amfani da shi zan ce su daga kamfanin Samsung yake. Kuma wayan mai kyau ne kuma gaskiya ina jin daɗin wayan, wayan nan saboda komai da nake so yana yi a ciki.

Wanda yake ƙara fam baya shine, su ne, um, iyaye na. Saboda idan ba su ba yau ba zan samu abin da nake da shi ba. Duk abin da ni-- duk, duk lokacin da ina cikin damuwa, zan je wajen su, za su, za su ga mu abubuwan da zai yi. Kuma idan na yi yana aiki.

Eh, ina iya duba lambar QR da ta wayana saboda wayana akwai yanda zan iya amfani da shi in duba lambar QR ɗin. Amma bana cika yi saboda ba ba na da abin da zai yi da QR. So kawai amma na san yadda ake yin shi.

Abubuwan da nake da farko idan na shigo ofis ina shine na ɗaya zan cire jaka na, in ajiye jaka na wani waje, sai in cire sut dina, sai in sa abayan kujera na. Idan na cire sai in zauna in fara aikina. Abubuwan da nake yi kenan.

Ina kallon wayana kusan kowane lokaci a rana. Abin da ya sa haka shine ina yawan, ina yawan samun saƙonni kuma dole ne sai na duba saƙonnin can. Shiyasa nake kallon wayana da yawa a rana.

A'a gaskiya ni bana iya motsa jakin kalmu, abinda yasa shine ina jin tsoro kuma abu yana da ƙarfi sosai. Bana so in je yi abun da na san bani da ƙarfin shi, sabo da idan na je nayi gaskiya zai samu matsala.

Idan ina jin damuwa, abubuwan da nake yi shine na ɗaya zan zauna, zan zauna in yi shiru, in yi tunani a kan damuwa na, sai in yi tunanin abin da zanyi. Damun can yadena, abubuwan da nake yi kenan ba masu yawa ba.

Gaskiya na fi son ci da hannu. Abin da yasa nafi son ci da hannu shi ne yana abinci zai fi daɗi da hannu kuma bai zai bani wani matsala ba kuma idan zan yi wanke wanke zai rage mun kayan da zan wanke da yawa.

Eh, a ɗakina ina da fanka da nake amfani da shi. Fankan ba wani babban ba ne, ɗan ƙaramin fanka ne da zai rike ni lokacin zufa, lokacin zufa kuma fankan na da, yana da kyau, yana, yana ba da iska sosai. Ina jin daɗin fankan.

To, yadda nake sasantawa na farko zan zauna inyi shiru, in ji me mutanen za su faɗa. Idan na ji abin da suka faɗa sai in zauna in yi tunani, sai in ba da nawa shawara na.

Yan da nake tafi, ina tafi da hannuna guda biyu. A-ahakan inason tafin da nake yi suyi, suyi kara da yawa kuma yana sa, yana sa, yana sa shi kuma yayi da kyau. Haka nake tafi da hannuna guda biyu.

To na, a wajena idan zan zaɓa zan ce gaskiya, na fi son gishiri. Abun da yasa na ke son gishiri shine za a iya sa gishiri a abinci na kuma za a iya sa gishiri a ruwa in sha. Kuma gishiri bai da wani abubuwan da zai ɓata mun jikina.

To unguwarmu ba waje ma- ba waje wanda masu kuɗi suke zama ba. Unguwar mu wani wuri ɗan kaɗan ne, ba mutane da yawa kuma mutane suna son kansu, suna taimakawa juna kuma akwai wasa, akwai jin daɗi a wajan unguwar mu.

Eh to ina iya rera waƙa amma gaskiya ban da muryar waƙa. Idan na yi waƙa za ka yi dariya amma gaskiya na iya rera waƙa kuma ina yi wani lokaci. Amma waƙana ba masu daɗi ba ne. Duk da haka, ban daina rerawa ba.

To idan zan gaishe da mutane, idan mutanen da sun fi ni girma ko sun haife ni, zan tso gunan inz gaishe su. Na kwana, ina wuni ko ina, ina, ina wuni. Idan mutum, abokanai na ne, zan amfani da hannun gaisa da hannu. Abu wanda nake yi ke nan.

Eh, a wayana wani lokaci ina amfani da mataimakin murya. Abin da ya sa nake amfani da shi yana taimaka mu, yana taimaka mu wurin aikina a wajen abubuwan da ba zai iya faɗa ba. So ina amfani da shi domin ya sa aikina yayi kyau.

To ni gaskiya nafi so in je wurare da wuri. Abin da ya sa zai sa, abin da ya sa nake zuwa wur-wur-eh wurare da wuri zai sa mutane za su gan ka su ce gaskiya wannan yana mutumin kirki ne kuma yana zuwa da wuri kuma haka zai iya samowa bikin aiki mai kyau.

To, idan an tambaye ni wani irin miya na fi so, zan ce gaskiya. Ina son miya egusi. Abin da nake son miyan agushi shine miyan yana da daɗi kuma za ka iya cin shi da kowane abinci kuma ba ya lallacewa da wuri. Miyan agushi miya ne da, eh, mutanen garinmu suke dafawa.

Irin ƙayatarwa da nake son bayarwa shine wanda idan mutane sun gani, sun gani za su ce yauwaɗa wannan yayi abu mai kyau, ya ajiye abu da mutanen da suke girma idan sun gani za su ce inaso inyi kaman wannan mutumin din. Irin wanda nake so ke nan.

To, irin ƙasan da gidanmu yake da shi ba wani ƙasan mai kyau ne, ƙasan mai kyau ne saboda a gidanmu muna shuka ko wani lokacin da ake ruwa. Ƙasanmu a gidanmu mai kyau ne, za ka iya amfani da shi ka shuka kuma za ka iya amfani da shi ka yi duk abubuwan da kake son yi da shi.

Lokacin da na fara aiki kullum ko ina fitowa da safe kaman ƙarfe shida in je wurin aiki. Kuma ranar da na fara aiki na gaskiya ina jin suruka a lokacin kan mutane su gani su ce ni ban iya aiki ba. Haka.

Eh to wani lokaci ina bayar da kuɗi, bayar da kuɗi daya, wani lokaci bana bayar da shi. Haka rayuwar mu yake. Wani lokaci kawai ba zai ajiye da kyau ba, zai ɓace kuma ba na ma zuwa nema don na sani ba zan same shi ba.

Eh ina amfani da ruwan rijiya sosai. A gidan mu ma muna da rijiya da yake taimaka mun. Rijiya ruwa mai kyau ne, yana nan kaman ruwan borehole so ina amfani da shi. Eh ina amfani da shi ina dafa abinci, ina wanka da shi to eh ina amfani da ruwan rijiya.

To, tun da na fara aiki a wurin aikina ban taɓa samun horo ba. Abin da ya sa ba na samun horo saboda ina yin aikina mai kyau. Ba na yin aikina yanda kowa wasu mutane suke yi da ake ba su horo. Ina zaune nayi aikina da kyau kuma.

Abincin da yake sa ni jin daɗi shine zan ce abincin shinkafa. Saboda abincin yana sa ni na tunawa da abubuwan da na yi a da. Lokacin da nake yaro, abin da ake dafa mana abincin haka nake so kuma yana sa ni jin daɗi sosai.

To gaskiya ni zan ce na fi son fanka amma ban ce AC bamai kyau bane. AC gaskiya mai kyau ne. Abin da ya sa ba na son amfani da AC shine idan gas ya ƙare ba za ka iya amfani da shi ba kuma za ka, za ka siya, za ka biya kuɗin NEPA, za ka siya gas kafin AC ɗin ya yi aiki amma ƙarafin kashi daban ne.

Eh, ina iya jefa dutse, dutse nesa amma lokacin da nake ƙarami nake jefa dutse. Amma yanzu da na yi girma na fara aiki, ban san ko idan na jefa dutse zai yi nesa ba saboda ba na yin irin wasan can kuma. Kullum ina warin aiki so ba na jefa dutse.

To launin da nake amfani da shi shine zance baki. Abin da ya sa nake amfani da baki shine koma ya kama datti. Ba za ka sani ba, mutane ba za su san ya kama datti ba. Wani lokaci kuma ina amfani da fari ko kuma ja saboda suna, eh, launi masu kyau ne.

Eh ina cin salati sosai saboda yana da daɗi kuma yana sa mu jiki girma sosai. Salati abu mai kyau ne, idan ka sa shi a shinkafa za ka ji daɗin shinkafan ma. Kuma na ma iya haɗa salati. Ni salatin da nake ci wanda nake haɗawa da kai na ne.

To, a'a ni zan ce ba na iya busa taski saboda abin yana da wuyan busa, busa ko kuma ina haɗe wa. Abin da ya sa ba na son yi saboda abin idan na busa shi zai kamu, zai kamu, zai kamu ƙazami.

Watan haihuwa na shine, zan ce wata na biyu shine Fe-Februari, watan da aka haife ni ke nan. Kuma a watan can ina jin daɗi, watan can ina ganin tun da aka haife ni a watan Febware, duk watan Febware da ya zo ba a bu mi damuwa da ke zuwa damuna.

Eh ina iya hadasa lokacin bacci. Na sa shi saboda idan lokaci ya yi, in dena duka aikin da nake yi, in je inyi bacci. Haka na sa ni in tashi da wuri, in yi shiri, in yi shirin aikina saboda kar inyi latti aiki.

Lokacin da na fi so a rana shine lokacin da zai iya zauna, yi hutu na ba wanda zai zo ya dameni. Lokacin ne da zai iya zauna inyi tunani aka aikin da nake yi da aikin da nake so inyi a gaba. Lokacin da ba wanda zai zo ya dameni, irin lokacin da nake so kenan.

A'a, ni bana yawan kallon Inuwa na. Idan ka gani na kalla Inuwa na, to na, a, dist na kalla ƙasa ne. Amma ni bana son kallon Inuwa na saboda ban da ma lokacin da zan zauna in ce bari in kalla Inuwa na. Kullum ina aiki, saw bana kallon Inuwa na.

Eh to kujeran da nake amfani da shi suna da daɗi kuma a gidana ko a wurin aikina. Bari magana akan kujeran wajen aikina. Kujeran wajen aikina zai iya zauna ta baya kuma in yi kwanta a kan kujeran kuma ba zan faɗi ba. Shiyasa kujeran na da daɗi.

Gaskiya to idan zan faɗa zan ce na fi son na gado saboda na gado idan na kwanta bazan jikina ba zai min ciwo ba. Kuma kaga a ƙasa idan na kwanta jikina zai min ciwo kuma bazan iya aikina ba. So na gado ya fi kyau.

Aaa, aaa, aaa wancan lokacin ba na zuwa aiki. Abin da ya sa ba na son zuwa aiki a wajen saboda ba lokaci aiki ba ne kuma wani lokaci kuma yana abubuwa daban daban da ba zan je aiki ba. Tin da abin ba zai sani ba na horo ba to ba na zuwa aiki lokacin.

To ni bana son raba ayyukana da wasu. Abin da ya sa ina son in dinga yin ayyukana da kaina haka zai sa ni in koya yanda ake aiki da wuri kuma zai sa ni in koya abubuwa masu kyau. Raba ayyu- ayyukana da wasu zai sa ren yi. Mutane za su ringa rena ka.

Abin da nake dannashi shi, shi ne ina zauna in kallo. Ina-- kallo ne yake sani jin daɗi kuma yana sani rage tunani akan abubuwa da yawa. Idan ina kallo zan ji daɗin abubuwan da nake yi kuma zai hutu.

Ya dashen hannu na yake yana nan kaman haka, a ina zan fara rubuta sunana idan na rubuta sunana sai in ja layi kaman guda biyar ko guda shida in fara yin, in fara yin abubuwan da mutane bazasu iya kwafa shan hannu na ba.

Eh ina iya hawa keke amma banida keke a gida. In na fita zan iya aran keken mutane in hau in yi abubuwan da zan yi, saboda abinda ya sa na iya hawa keke na koya a makaranta.

Eh, ina yi lokacin da na gaji ko a kowane waje da na samu zan kwanta, yi, yi hanadina a ciki. Saboda idan na gaji bana iya gane wajen da nake, kawai sai in zo na in yi bacci.

Eh, a wurin aiki ina bin kaɗaƙoji a wajen aiki. Abin da ya sa tunda ba ni na sa ba dole in bi kuma wanda ya sa shi ma yana bi to ni wane ne bazan bi ba. Ina bi haka na sa aikin mu yayi sauri kuma yayi kyau a wurin aiki.

Taburin mu a wurin aiki gaskiya zan ce muna da daban-daban amma wajen da nake zama tebur mu a wurin mai kyau ne. Irin tebur ɗin ne da za ka iya zauna ka yi aiki kuma ba za ka gaji ba. Tebur ɗin da zai sa ka aikinka yayi kyau.

Eh na iya yin iwo. Na koya a wani makaranta da na je a wani ƙasa. Da na je wajen an ce an tambaye ni ko na iya sai na ce ni ban iya ba. Sai aka ce kai ni na yi girma ya kamata na iya. Sai suka ce za su koya mun. Haka na koya har na iya.

To zan ce, mai amfanin a mahimmanci kasuwanci shine za ka iya ba da abu mai kyau a wurin aiki da ba zai lallace ba. Kostomominka za su ji daɗi kuma za su ce gobe. Idan na zo siyayya, zan zo wojenka.

To daga takanmu yana makabartawa a wurin aiki, yanda, yanda muke ba da ma kostominmu abubuwa. Aa, nna, yanda nawa yake gaskiya zan ce sai kostoma ya zo zai yi siyayya kuma bai da.

Eh, ina sanya hula sosai. A haizuma akwai hula a kaina. Abin da ya sa nake sanya hula yana rufe mun gashi na, kada jisu yahau kaina kuma yana taimaka mun kan mutane su gane fuska na da wuri. Hula abu mai kyau ne mutane su dinga sa.

Eh, ina amfani da barkono mai yaji da yawa. Abin da ya sa ni gaskiya ina son barkono a kayana ko a abinci na. Idan zan ci abinci zan, zan tabbata akwai barkono mai yaji kusa dani saboda abincin yayi barkono sosai. Haka nake jin daɗin abinci na.

Eh to ina yin shi sosai kowane safe. Abin da yasa nake yin shi kowane safe yana sa jikina idan ya gaji ya dawo da ƙarfin shi saboda zai taimaka min idan na fita ba zan jikina ba zai mun ciwo ba kuma ba zai yi.

Eh to ina yin wanka a wajen. Abun da ya sa nake wanka a wajen yana da kyau ma jikina kuma yana taimakawa muna yin abubuwa masu kyau. Ina wanka, ina wanka a cikin zuciya na da kyau sosai.

To ni gaskiya zan ce na fi son bas akan tasi. Abin da yasa na ke son bas shine a ciki zaka ga mutane dayawa kuma, eh, kudin mota bai da tsada. Amma ka ga tasi gaskiya kudin mota yana da tsada sosai ba kuwa yake hawa.

Eh, wani lokaci ina son kallon wata da daddare. Abin da ya sa nake son kallon wata da daddare yana sa ni ina tunawa cewa, ehm, ran mu ba, ba za mu yi, ba za mu tsaya a duniya nan, ah, ba sosai ba. Kawai muyi abun da gaskiya za mu son munyi yana da kyau.

Eh, a wurin aiki na iya buga rubutu da wuri. Abin da ya sakenan nan na, na fara aiki tun da ina ƙarami a wajen da nake aiki, so yanzu na san yadda ake buga rubutu a wajen aiki kuma da ido na rufe zai iya buga rubutu da sauri.

Eh to ina duba kalanda kullum. Abin da ya sa nake duba kal-kalanda ko, ina duba kalanda kowani wata. Abin da ya sa nake duba kalanda kowani wata shine in san abun da za a yi a watan can da abun da ba za a yi a watan can ba. Hakan na taimaka min in ga abubuwa masu kyau a wat.

A'a, gaskiya zan ce ba na son zuwa gida da fim. Abin da ya sa ba na son zuwa gida da fim shine ina da waya na kuma duk abin da nake so yi zan iya yi. Domin sa zan kai fim gida. Toh ba na zuwa gida da fim, ina yin abubuwa na da kai na.